Wannan dai hausan, ba wata Hausa ce mai ma'ana ba. Bana rike, rike riga a, a aljihu, aljihuna. Abin da nake, sai dai in sa hannu a aljihu. Musamman dai ina tafiya, ina so tafiyan taimun yadda nake so nakan sa hannu a aljihu.

Gaskiya dai ina tauna goro amma tauna goron ba sosai ba. Goron da na fi amfani da shi ba nomal goro bane, goro ne dai na magani. Inda shine na fi amfani da shi. Ba wai irin wanda ya zama mun cewa kullum sai na ci shi bane. A'a.

Na iya yin rubutu da sauri, na iya yi a hankali. Idan ana buƙatar abin da za a yi da sauri, sauri ne nakan yi shi. Idan kuma ba da sauri ake buƙatar shi ba, nakan yi shi a hankali cikin kwanciyar hankali, ba tare da firgici ba.

Eh, indai abin da ya shafi bangaren aiki ne. Mun riga mun gama samun horo, sai dai mu horar da wayenda ba su san yadda aikin yake ba. Saboda mun jima shekara da shekaru muna aikin nan, duk wani horo da ya dace mu riga mun samu. Sai dai a kawo mana waɗanda za mu horar.

Sai dai, muna yi sosai kowane lokaci, kowace rana, kowane lokaci. Bamu da lokacin na ba mayi saboda abu ne da zai amfane ka duniya da lahira ka kuma ba abin da za ka zauna ka na jira ba ne, yi muke kullum.